Ina ajiye hotunan wayana a wani folder da na creating a cikin wayan, wato duk su hotuna da bidiyoyi na, na tara su a wannan wurin.

Ina wanke kayayyaki duk lokacin da suka yi datti don ba kyau mutum ya fita da kayayyakin da suna da datti.

Ƙwarai kuwa ina iya ɗinka tufafi, na koya yin ɗinki tun lokacin da ina ƙarami, shi ya sa nake iya ɗinka tufafin da nake sawa.

Kwarai kuwa ina iya duba lambar QR, wato ina dauki waya sai in bude cameran ta, sai in scanning na lambar da ya ke kan QR.

Ina taimakawma mutane duk lokacin da na gan wani yana da damuwa, sai in duba inda ina da hali sai in taimaka masa.

Unguwar mu tana nan dai ga kyau ga shi kuma mutane na son ƙaurawa unguwa. A cikin garin ma za ka ga kowa yana son ya ƙaura unguwar mu.

Aah aah aah tap malan, abinci mai yaji waye baya sonta? Kaga ko alale ne, ko danwake ne, ko dumame ne, daɗi kenan yaji.

Eh, kure kujerun mu suna da daɗi sosai in mutun ya zanna a kansu. Daɗi kenan. Ai ba kujeran da na ga ya kai wanda na muke amfa.

Nakan duba tsakonni a aiki a lokacin da aka ba aka bamu muje mu ɗan yi hutu, wato sau biyu kenan daga lokacin da na isa sai lokacin hutu.

A duk lokacin da na ga wata fasaha sabuwa, ai ina zuwa ne in yi bincike in shiga yanar gizo duk inda zan iya don in koya.

A ƙarshen mako ina shirin zan je in gaishe da wani abokina da ya jima bamu haɗu ba domin a sada zumunci.

Eh muna amfani da ruwan rijiya. Ruwan rijiya ka san yana da daɗin sha ga sanyi, ga kuma shi babu asamin datti a ciki.

Ah Malam me ze hanani yin ciniki a kasuwa? Ai in mutum ya je kasuwan nan in ba ka yi ciniki ba to sai an zare maka duka kuɗin da ke aljihunka.

Eh to wata sa'i nakan je ni in zanna ina kallon faɗuwar rana, amma wani sa'i in damuwoyin duniya suka sabko kan mutum, ina ma nake da lokacin can.

Ni na fi son gudu na fanka a lamba uku. Ka ga lamba uku ba ta gudu sosai can, kuma ba ta tafiya a hankali sosai, ba ra ta sa mura ba.

Nakan karɓa kira a gun aiki sa'an da ya taso amma ban cika son in bar kira ya hana ni yin aiki na ba.

Iyi kai, ai ka ga inna buɗe taga a ɗaki, sai in ga iska tana shigowa, sai in ji daɗi ɗakin ba zafi sosai ba kuma sanyi.

Yawan dangin mu a gida muna da dangi ina ga ɗaya bayan ɗaya har za su kai mutum sha biyar.

Eh, ina iya tuƙin mota. Tuƙin mota ko manual ko ita auto dukka dai ina iya tuƙin su.

Lokacin da babu wutar lantarki, na kamfita tsakar gida ne in ji ɗan sha'iska, wato bishiyoyi suna hura ni ina kuma kallon halittar Ubangiji.

Abin da nake jin tsoro shine lokacin da ba kuɗi a hannu. Ka ga lokacin da ba kuɗi a hannun nan, abubuwa da yawa ba sa iya tafiya.

Iyi kai, ina yin kiran bidiyo kaga a waya inna kunna ta, sai in danna lamba inyi kira ta bidiyo.

Ba na hutawa a wurin aiki don na je aiki ne ba hutawa ba, sai kuma an tashi sannan in dawo gida sai in zo in huta.

Eh, ina kwana a gado, sannan kuma ina kwana a ƙasa. Duka lokacin da nake so in miƙar da jiki, sai in kwanta a ƙasa.

Eh munayin wuta da itace. Kaga yana rage mana kuɗin da muke biya na NEPA wato wutan lantarki, sai mu hura wutan da itace mu dafa abinci.

E, ina fin kuzari da safe ne. Nan dab kafin fita aiki, kaga sai mutum yayi wanka, sai shirya, bayan kuzari sai fita.

A'a, bana shan magani kullum, sai lokacin da banda lafiya ne shine nake neman magani. Amma ɗan fita ana takawa ana motsa jiki shi ma ai magani ne.

Na fi son cin danwake ne, danwake da barkono da yajin nan ka ga shi. Ina ma son cin dumame, dumame na kuka da tuwo.

Ina amfani da sabulun solo, wani sabulun da ana amfani da shi wanda yana taimakawa yana cire datti.

Iye ina iya dafa abinci. Ina iya dafa shinkafa, wake, tuwo, dankali, doya da abinci kala kala.

Lallai kuwa malam, in ban kulle ƙofa kullum ba me zakayi? Caɓɗi. Ai dole na nake kulle ƙofa kafin in barci ko in zan fita.

Na fiye son zama a, a, a zanne. Don in mutum ya zanna a kwancen nan ba dadi ne zaman ƙwarai.

Ai ina tuna wa da abubuwa da yawa daga yaro, wato lokacin da ana tsalle ana wasan kwaikwayo ana dariya shine nake tunawa.

Hayaniya ba abin son ji ba ne, shi yasa duk yanda na ji ana hayaniya bana ma nan kusa da su. Amma duk lokacin da na ga ana zaman lafiya nan nake.

A'a, a lokacin da nake sa yunifom a wurin aiki shine lokacin da nake yin duty. Amma in ba na duty, ba na sa yunifom malam.

Duk lokacin da aka sa cewa in kammala aiki, aka tsara na kai ƙoƙari ne in kammala aikin a lokacin.

Na fi son kayan zaki domin shi zaki na abun da ko jariri ne ko babba ko yaro duka ana so.